Ina sanya hula, um, gwargwadon buƙata ne. Wani lokaci nakan sanya shi sosai lokutan da nake buƙata, wasu lokuta ban cika sa ka shi ba.

Ba mu da number wannan wanda zamu taya. Shine wagga number da muke amfani da shi ta albarka, ah number ko wacce ma number ka.

Mukan yi shi musamman a babban gida kullum ana yi saboda akwai yara. Yara suna yawan ɓata wajaje, a kan yawan tsaftace shi.

Muna amfani da tsintsiyar kwakwa, sabida tana da, zaka iya amfani da ita wajajen laushi da kuma wajen da yake buƙatar wanki kaman ban.

Akwai garuruwa mabambanta waɗanda suka haɗa ababen more rayuwa da ababen tarihi da cigaba kamar irin su Masar.

Mafi yawanci sau ɗaya muke yi da safe. Idan muka tashi da safe sai mu goge shi daga nan kuma sai safiya ta zagayo.

Na fi son lokacin zafi sabida idan kana da fanka, ba ruwan ka. Idan ka saka shi ka kunna shi ya wadatar maka.

Eh ina so, eh don na samu dama, domin yana sa nishaɗi. Zakayita mamakin yadda halittun Ubangiji suke.

Wannan ai da ne ba'a cika yanzu karanta jarida ba gaskiya amma a da ana yin sa sosai sai dai akwai masu yi a waya to wannan kuma ba zamu ce na takarda bane.

Muna farkawa da safiya ne. Wasu yawanci ana farkawa da sassafe domin sallar asuba, wasu kuma idan kama karatu wannan kuma dai kai, eh, idan har ƙarfe bakwai ma.

A'a ba, ba ma amfani da shi. Mu kai muna amfani da murya mu ne wanda muka saba na yau da kullum. Bama amfani da da wancan abun kayan zamani ne.

Ba na son wurare masu hayaniya domin suna, suna basa, basa bani daman na nitsu na yi abubuwan da suka dace.

Muna gaisawa da mutane ya zamo ɗabi'anmu. Muna musafaha da mutane sosai a musamman wuraren aiki da sauransu. Abokanai duk lokacin da muka haɗu muna musafaha da su.

Mu idan muka tafi aiki, mukan samu lokutan hutu na irin daidai ranan nan. Lokacin da za'a ci abinci, wannan lokuta mukan samu dai sarari mu ɗan yi sallah mu ɗan samu muci abinci.

Gaskiya muna da ya, muna da mutane da ɗaya a gida, ah ƙannenmu da yayyanmu duka, wa ahaline babba, tibarkallah.

Muna sabuntawa don idan suka tsofi ba za ka samu na'urarka ta gudu yadda ya kamata ba. Wasu lokutan kuma baka sabunta shi ba, shi kansa ya kan tsaya da kansa ya yi buƙatar sai ka sabunta shi.

Mun iya amfani da kwamfuta daidai dai gwargwado. Ba za mu iya ce mun iyata sosai ba amma dai ɗan abun da za a yi na yau da kullum ɗin kam munayi ba laifi.

A shagon mu mana, shagon mu da muke a saida kayan abinci. A wannan nan ne muke zuwa muyi aiki musamman da yanzu ne dai bamayi.

Ah, idan rikici ya shafi wurin aiki, idan akwai shugabanni a wajen zan saurara inga mai zasuyi idan kuma ni nake da alhakin, ah kawu daidaiton sai in fahimci me yake faruwa sannan in yi sasanta.

Wannan ya zama ɗabi'a ai. A mafi yawan lokuta akan samu haka mutane sukan, ahh, yi kwalla lokacin da suke yanka albasa. Ban san me yake sakawa ba.

Mukan haɗu da abokanan ciniki a kasuwa mafiyawan lokuta, wasu lokutan kuma idan kana da abokanan da daman ku ke wannan harkar kasuwan idan kuka tashi sai kaga eh yana da abokanai shima, sai dalilin ya haɗa ku sai kaga alaƙar kasuwa ta ƙullu.

Mukan ajiye takardu aiki ne a duk gurarenda ya kamata a ajiye. Waɗanda ya kamata mu ajiye a locker na aiki mu ajie su, waɗanda ya kamata mu ajiye shi a kan desk wanda za a yi amfani da su a kusa kusa mukan ajiye.

Muna amfani da tawada baƙi ne. Mu anan mafi yawanci in kace tawada, mu kan yi tunanin tawada na gargajiya, wanda muke rubutun allo da shi. Sai dai wasu sukan yi amfani da wannan kalma wajen fassara tawada da ake amfani da ita na cikin biro, amma ba mu cika wannan fassara wannan ba.

Wurin aiki mafiyawan lokuta mu anan akan buɗe ofisoshi ne kowa da ofishinsa. Akwai shugaban aiki wurin aiki sannan akwai waɗanda suke aiki, akwai sakatare da sauran su, kowa dai da wajen aikinsa. Sannan, amm, ahh, kowa aka rarraba mashi aikinsa yadda ya kamata, anemi kayayyakin aiki, a tura masa gwuargodon aikinsa kamar teburi da kwamfuta da sauran su.

Nakan kulle ƙofa sabida dalilai biyu. Na farko akwai dalilin tsaro. Bari yuka bari ƙofarka a buɗe ba dole kana buƙatan ace ka, ka kule sabida tsare abunda ka ajiye mai muhimmanci. Sannan kuma, ah mukan kule shi sabida sanyi, sanyi idan yayi yawa mukan ƙulle shi. Waɗannan sune dalilai da yasa yawanci muke kulle ƙofa.

A mun iya ɗaura ƙulli mana. A ƙulli mabanbanta ne, a kaya, musamman kayan da ake tafiya kasuwanci dashi ko ake ɗora shi kan ababen hawa ana kulle shi da kyau. Dole ne ya kamata ace kasan wannan.

Burodi na fi son wanda ya nunanne mai kyau wanda kuma a ya nuna akwai sauran ɗan laushi laushi a tattare da shi. Bana son biredin da zai zama na abushe yake busasshe bai da ni'ima da sauransu. Biredi duk yadda za a yi dai zamana yana da danko a jikinsa.

Mun iya kunna wuta. Uhm, mu, ah, ɗalibai ne, uhm, sannan kamun haka ma a yaranta mun yi girke girke da dama. Ba lallai sai iya girkin gida ba. Mu kan yi muma girkin mu namu da kanmu, da kanmu. A dan haka mu kan je mu nemi itatuwa da ledoji da sauransu. Mu zo idan muna buƙatan garki mu sayi abinci mu kawo, mu haɗa kayan girkin mu, daga nan mu, mu dafa abinci. Dole, in ba ka iya huɗa wuta ba, ba za ka iya girki ba.

Nakan fawwalawa ubangiji komai ah ba a rayuwa babu, babu abu tabbatacce. Babu abin da za'a ce wannan din, din, din ne baya ƙarewa a rayuwa. In farin ciki nema ba lalle ya ɗore ba. Haka nan, in baƙin ciki nema ba lalle ya ɗore ba. Don haka, ka fawwalawa ubangiji abubuwanka, ka gode masa, kayi yunƙurin gyara.

Ina amfani da yanar gizo wajen ajiye abubuwa na musamman lambobin waya, domin in akan layi kawai ka ajiye shi akwai yiwuwar shi layin ya ɓata. Bayan ɓatan layi akwai, ehm, gu ge war lambobi. Wasu lokuta zaka ajiye lambobi a wayanka sai kazo ka nemi suka rasa. Amma idan ka ajiyesu a yanar gizo misali kamar, kamar Google, in ka ajiyesu in kana da buƙata in ka tashi sai kaga duk wanya da ka samo kawai da ka ɗora dai shi dawo.

Eh lallai ina ci da cokali, ah musamman idan ina cin shinkafa ne ko tuwo. A da na ba, ban cika amfani da cokali wajen cin tuwo ba amma da ke ba na so in ɓata hannuna sai ka zo ka ci abinci, ka zo ka wanke hannunka da sauransu. Ina son amfani da cokali a tuwoma.

A mafi ba ni da lokaci taƙammame da nake kwance, amma idon har ba ni da abubuwan da nake yi ban ciƙa ɓata lokaci a waje ba. Don haka in ba ni da abin yi, nakan dawo gida ne kawai na kwanta nayi bacina da sauransu. Idan kuma ina da abunda zanyi da waya, sai in ƙarasashi in cigaba da abubuwana.

Mu ai kullum duka sati, ko wani sati ma ranakun zuwa kasuwa ne. Sai dai kuma akwai Asabar akan je kasuwa, sannan akwai Litinin musamman akan je.

Idan na samu dama nakan ɗan motsa jiki sannan kuma na kan ganin, ƙoƙarin ganin na ci abinci mai gyara lafiyar jiki kamar kayan itatuwa da kuma kayayyakin lambu.

Eh mu kan bada shawara wajen aiki idan ana buƙata, wasu lokuta za ka yi tsurko ka bada shawari ba ɗauka da abi.

A gidan mu mafi yawan okuta inter lock ne ake amfani da shi ko filo ya mamaye ko'ina ba'a cika ganin ƙasa ba amma akwai danɗeɗekun gurare da ba a rasa.

Daga cikin abincin da na fi so, na fi son abinci mai gina jiki sannan kuma abinci mai ƙara lafiya da garkuwar jiki. In ka haɗa su duka, za kai nisan kwana in ka na da tsawon rai.

Mafiya lokuta idan muka dawo da daddare kamun mu kwan idan muka yi amfani da shi da dare, mukan sa su a caji in akwai wuta, kamun a wayi gari zaka tashi ya cika.

Daga cikin kayan marmari na, ina son ƙankana sosai. Dalili ba yana da zaƙi sosai sannan bai da buƙatar sa himma sosai wajen amfani da shi. Kawai datsa zakayi ya tafi kawai, daɗi yakeda shi.

Damuwa a wajen aiki nakan yi ƙoƙarin ganin ni a nawa ɓangaren me dan iya yi a wajen. Idan akwai abin da zan iya yi shi kenan, idan babu kuma akwai shugabanni ai, ya kammusu bayanin abun da yake wakana.

A intanet kam ai ko da yau she ma muna amfani da shi, babu lokaci taƙammame da zaka ce ga lokacin da kake amfani da shi. Kawai in kana da buƙata ne zaka kunna wayarka.

A'a, ni ban kai matsayin da zan raba wa wasu ayyuka ba sai dai ace idan ina da aikin da nake so in bayar a mini. Bare ace ɗan adam komai kai kakeyi wa kanka ba. Dan haka nakan nemi mai aiki ya min.

Ina amfani da salat sosai musamman a cikin abinci. Mukan haɗa shi da abinci idan aka yanka shi aka sa shi a shinkafa da wake ko da miya yana daɗi sosai.

Nakan kunna wasu lokuta musamman idan na lura akwai aiki mai muhimmanci da ya kamata a ce na yi kuma ba ni da wadataccen caji. Nakan kunna shi domin, ah, ya zama na ya min amfani sosai.

To ni dai ba, ba yabo ba fallasa gaskiya. Wasu suna cewa yana da ƙyau sai dai wasu suna cewa basa ganewa. A da haka birin iya cewa suna da kyau sosai ba amma dai ba ayabo ba fallasa.

Na daga cikin takalman da na fi so shine ta-takalman da ba su da tsawo sosai sabida al'ayi na da tsawo, don haka in ka sa takalma masu tudu baya kyau.

Ai wannan shine ma yafi yawa wajenmu. Mu a wajajen mu fa har yanzu ba'a cigaba ba. Ba irin wajajen turawa da ƙasashen da suka cigaba bane da ake amfani da gas da sauransu. Mafi yawa nan da wuta ake amfani dashi.

Ina iya jure ma barkono, a musamman idan bakina babu ciwo. Wasu lokuta zaka ka ci ji bakinka ama akwai ciwo a ciki, don haka komai kankancin barkono baka iya juriya.

Muna ƙoƙarin ɗan tare bakin mu lokacin da muke hamma, saboda yana daga cikin ladabi na Musulunci ba a bari mutum ya wangale baki haka yana hamma.

Ba laifi ai mafiyawancin lokuta dama ana amfani da hanyar tallace-tallace ne domin jawo hankalin masu saye. Kuma ba laifi akan samu a yi ciniki.

A dangantaka da abokanan aiki a kullum ana so ta yi kyau domin idan dangantaka ta yi kyau, ɗan shine za a samu daidaito har aiki ya ci gaba.

Tsaba kuɗi idan aka suwa ne ana buƙata shi domin dole zaka ba wa mutane canji da sauransu. Sannan idan kana harkar dabbobi ne ko buhuna, kana buƙatan bawa mutane tsaba. Amma in ba wannan ba, ba a da buƙatan shi.

Littattafai suna daga cikin ababe da nake so sosai domin, um, ina amfani da su ne wajen inganta ilmi na da sauransu. Amma mafi yawan lokuta za ka ga ka tara su ma baka da lokacin karanta su.

Yanke shawara a wurin aiki ya danganta da mutanene. Inni kaɗai ne, ni na san abin da ya dace na yi. Idan kuma al'umma ne za a ji daga gare su, sai yankin ya kamata a yi.